Eh, muna yin wuta da itace saboda itace shine aka fi sani, shine abin farko ma da kowa ya fara amfani da shi. To gaskiya, muna yawan amfani da itace sosai da sosai gaskiya saboda itace akwai babban mahimmanci, akwai babban amfani. Don iyaye da kakanni, kusan kowa da kowa da itace aka yi amfani. Wasu ma da yawa ba'a san su gas dinnan da sababbin abubuwan da aka fito da shi na zamani nan, gaskiya itace mun yi ƙoƙari, mun yi amfani da itace, mun ji daɗin itace saboda itace ga saurin aiki, in ka hura shi zai maka faka-faka, aikinka ka samu ka gama cikin kwanciyan hankali. Gaskiya mu muna amfani da itace gaskiya matuƙa. Gaskiya itace yana da matuƙar mahimmanci, yana da matuƙar amfani saboda itace mun san mu muka san mahimmancin itace saboda mu muka yi amfani da itace. Itace an amfana sosai da aka yi aiki da itace gaskiya. An ji daɗi sosai, an amfana, an samu farin ciki, an samu abinda ake so.